Abincin da nake ci da safiya shine shayi da biredi. Sai wani lokaci ina haɗa da ƙwai ko kuma in haɗa da bota. Wata ko wane safe ranar Monday kafin in je aiki, ina dafa ruwan shayi, in sa da Lipton, sannan in sa ruwa, in sa siga sai in haɗa da madara, in yi ma kaina shayi mai daɗi. Sanan ina son shi da zafi zafi kuma in na haɗa da biredi da ƙwai sai inji daɗin shi sosai. Haka nake so ina cin abinci da safiya. Kuma in dan na ci haka da safe sai in koshi sosai, ba na samu damuwan niman abincin ci da lokaci da yawa kuma sai anjima can da yamma tukuna zan na jin yunwa. Biredi ɗin yana ƙara sa abincin yayi ɗanƙo sannan ya, ya riƙe ciki ya sa ka koshi dam. To hakan ko wane lokaci ina sha amma ba ko wane rana ba ne ina cin shan shayi kaman abincin safiya na. Akwai ranan da muke cin ɗumammen tuwon da muka ci washegari sai da safe in ya yi don da, don ba na son abincin ya lalace, zan sa abincin a wuta da kamantuwo haka sai in sa da sassafe a wuta, in yayi zafi sai mu ci shi kamin a, kowa ya tafi makaranta ko ayukokinsu. To hakan nake yi da sassafe. Kuma akwai ranakun da ina yin kunun gyaɗa ma. In na bare kunun gyaɗa na sai in, in niƙa tare da shinkafa. In yayi hakan sai in kai niƙa, in yi niƙa mun yayi laushi sai in zo gida in dafa, in haɗa da ɗan wake ko kuma in kai wakena niƙa, in yi ma kaina ƙosai mai daɗi. Sanan hakan muke yi ko wane lokaci. Akwai ranaku ma da muna shan kamu. Kamun da ake yi da masara da dawa. Shi ma yana nan da daɗi in ka haɗa da ƙosai sai shi ma yana ƙoƙari ya riƙe ciki sai ka ji daɗi. Damuwan kawai masalan shi ne in ka koshi haka sai ka fara jin bacci da sassafe. Kuma a hakan yana sa mutum ya ɗan zama, ya ɗan ja da baya a yi, a ayukokin aiki a wurin aiki ko a makaranta ko kasuwa da zaka so ka je. So amma domin haka ina ƙoƙari in ranan da zan sha ti ne sai in ɗan haɗa da ɗin Nescafe. In na sa Nescafe na sai in ɗan sani, in ɗan samu ƙarfi ba zan ji bacci bacci sosai ba. So zai tamike ni in yi ayukon ran, ayukoki na ranan har in yi in gama. To abincin safiya da muke ci ke nan da ni da iyali na. Yara na ma duk basa son su kamu da tuwon nan. Su sun fi son su ci abincin safiyansu ya zama shayi. Shayi da biredi kam suna son shi sosai. In na haɗa musu da ƙwai sai su ji daɗi. To a haka muke yi ko wane la, rana ko wane lokaci. Sanan abun yana tamike mu gaskiya. Maigida na ma yana ƙoƙari, yana kawo mana kuɗin abinci kuma ko bai bani kuɗin ba yana ƙoƙari ya siya su kayayyakin shayin ko kuma ya siya biredin kamin ya zo gida. To ya, ranan da ba da kuɗin biredi sai in ɗan yi mana, in ɗan so, soyayyen doya ko kuma dankali. Haka muke yi sai mu samu abincin ci na sassafe.

A lokacin da nake girma muna amfani da ruwan rijiya. A lokacin da babu ruwan famfo domin su ruwan famfon anguwan mu duk sun lalace kuma gwamnati ma ba su taimaka su gyara su ruwan famfon da sun lalace ba don su pipe na kawo ruwa ɗin cikin gida suna an tattaka su, sannan sun faffashe wato so ya bi yasa an kulle su ruwan. So domin haka a anguwan mu ma babu rijiya gaba ɗaya sai mun taka mun je wani anguwa da nisa mu ɗan samo ruwa mu ɗebo mu kawo kuma wuraren suna da nisa. Domin haka muna ƙoƙari kowane rana sai mu je su anguwanni da muna nan kusa da su, sai su ɗiba ruwa, sai mu ɗiba ruwa a wurin su mu taka da wuri mai nisa mu kawo gida. To bayan, bayan wasu shekaru mutanen unguwar mu suka taru aka yi haɗuwa sai an kawo wannan idea wai a yi rijiya a cikin anguwa domin mutanen anguwa su samu ruwa su daina yawo a cikin anguwanni ana neman ruwa. Kuma ruwa abun da ya kamata kowane gida yana da shi kenan. Ba yanda za a ce gida yana akwai gida sannan ba ruwa a gidan. So ko wane rana za ka ga mutane da su bokati a waje suna faman neman ruwa gida da gida, unguwa da unguwa. To domin haka sai aka yi magana aka kawo masu tonon rijiya aka tona rijiya. Sannan da aka tona rijiyan sai bayan kwanaki sai ruwa ya fara haurowa. To hakan ya sa ruwa ya fara shiga anguwan mu, sai ana zuwa ana ɗiba kowane safe, tukuna a zo a kulle da rana ruwa ya taru da yamma a sake a zo a ɗiba. Muna amfani da ruwan rijiyar nan ma dahuwa, ma wanke wanke, ma wanka. Abun da kawai ba mu yi da shi shine ba, ba ra mu sha ba. To ruwan famfo ne za mu je mu nema ko kuma ruwan borehole za mu je su anguwannin ko kuma baba na ma wasu lokaci ya je da motor ya ɗan je ya kawo mana su jerrycan galon galon na ruwa na sha. Domin ruwan rijiya yana cikan kawo su cututtuka daban daban kuma ana cika sa su guga guga su bokati abubuwan da ba tsab. Bayada tsaftacewa so domin haka ba a sha. Amma da shike dahuwa ana iya dafa ruwa ya ɗan yi kyau sai a use na shi, ai, ai amfani da shi a yi dafuwa. To domin haka ma ya sa ba ma ciwo ba barkate. Sannan ruwan kuma ya zo yana amfani sosai. To a hakan mukan yin amfani da ruwan rijiya kuma yana taimakon mu a anguwan mu sosai.

Irin nama da na fi so shine naman shanu. Naman ya fi daɗi kuma in ka ci shi za ka ji ka koshi dam. Sannan akwai kifi ma, akwai naman rago, akwai naman akuya, akwai naman, akwai naman abubuwa, eh akwai naman ruwa. Amma kuma ni a cikin dukka waɗannan nama din na fi son naman shanu. Shi ake kiranshi beef. To ni ina son shi duk yanda aka yi mun da shi ina so. Ina so ina cin shi a cikin miya, ina so ina cin shi a cikin shinkafa, ina so ina cin shi a cikin, eh in za a yi shi kamar suya ko kuma za a yi shi a sa shi kankana kankana a cikin kowane irin abinci yana daɗi. Musaman kuma yana yi sa miya ya yi daɗi sosai. Domin haka ina so ina sa miya, ina sa beef a cikin kowane irin abinci kuma yana da daɗi kuma yana da amfanin gina jiki yanda ya kamata. Yara na ma suna so suna ci domin in na siya haka ko wane lokaci za ka same shi da laushi laushi. Kuma ko bai yi laushi laushi ba in na ɗan daddaka daddaka shi sai in sa shi ya zama lau-- beef, sai yayi laushi laushi yayi daɗin ci. To hakan nake son nama na kuma yana jin in, in, in aka haɗa mashi kayan haɗi yana daɗi sosai. To domin haka yana mun daɗi yana ma yarana daɗi. Iyali na suna jin daɗin naman shanu. So muke ci, mu ji daɗin shi, yana gina mana jiki, yana samun muyi, muyi samu ƙarfi. Ko dama ba ka so ka ci abinci in ka samu, in ka gan akwai naman shanun nan a cikin abinci za ka gan appetite naka zai dawo. Za ka ci, za ka ji daɗin cin shi kuma yana tafiya da duk yanda ka yi. Yana tafiya da duk wani abun da kake so. Naman nan kuma, eh an cika yin suya da shi yadda ana sa kuli kuli da barkono sai a gasa shi a wuta a waje. To in an gasan nan sai ka gan ya yi daɗi sosai. In aka haɗa mai magi da barkonon nan in ya fita sai ka ji shi daban ne. Hakan kuma nake so, haka yarana su ke so, har da maigidana ma. Iyalin mu duk su ke son suyan nan. Kuma akwai yanda ana busar da shi. In ya bushe ya zama kankaran sai a sa mai, ana sa mai ingredient ɗin dai tukunna ya bushe. So in ya ha-haɗa me kayan marmarin nan da kayan kamshi sai ya bushe sai ya zama kamar kwas kwaro. Yana zama kaskas haka kuma a hakan in ka ci ba dai daɗi ba, kuma ka ajiye shi ma baya lalacewa. Domin haka muna so muna ci da ni da yara na da maigida na ko za mu ɗan yi tafiyan nan sai in rike mana ajaka muna ɗan ci muna tattauna a hanya kafin mu iso inda za mu je. Haka nake so kuma ina jin daɗin naman shanu.

Ko wane rana da dare, kamun in yi bacci shine nake cajin wayana. In na sa sai in yi bacci kamun in tashi da safe, sai in gan ya cika. To da safe in na tashi, na fara su ayukoki na, ina fara jaɗin wa'azi da sassafe. Sannan in na gama jin su wa'azi din nan, sai batiri din ma yaɗanɗan sauka. To kafin inyi ma yara shiri in kai su makaranta, ina sake in sa shi ya yi caji. Da to, by the time na je na kai su makaranta, na dawo wayar zai sake ya cika. Sannan na biyu ke nan ina caji na a cikin rana, sai in sake in yi amfani da shi da ina aiki da wayana ne a ko wane lokaci. So in na sake yi amfani da shi kamun rana haka irin su karfe ɗaya na rana ko biyu, sai in sake sa shi ya yi caji. In na sake daga in yi amfani da shi kafin in sa ya caji kuma sai irin su karfe shida ko bakwai na dare. To in na sa ya caji, sai in sake yin amfani da shi kamun irin su goma in yi bacci. To in na yi bacci nan shine sai in sake in sa kamun safe. To haka nake sa wayana yayi caji so huɗu a rana. Kuma hakan yana taimaka mun in samu in yi aikina. Sai ko dai ba an ɗauke wuta ne sai ba zan samu inyi cajin yanda ya kamata ba. Sai in yi amfani da abun da ake kira power bank. Kuma a hakan yana taimakawa kuma sosai. Domin in kai use, in kana to a haka ma yana cika sa batiri ma yana so ya samu damuwa. So ina kokari kar in dinga caji nashi kar yafi so huɗu a rana. Wasu lokaci ma sai in kokari in yi caji so ɗaya, so biyu ko so uku. Domin- to haka nake yi kuma yana taimaka mun a ko wane rana da koyaushe.

Ina zuwa kasuwa ranan sati da kuma ranan lahadi da shike. Ranakun ne zan samu, in siya kayakin da nake so a kasuwa. Kuma ranakun bana jan aiki. So kowane sati da kowane lahadi shine ina kokari na in samu, in je in siya su kayakin abinci da zamuyi amfani da shi, har karshen mako kuma. A hakan kuma zan iya samu, maigida na yana nan a gida ya taimake ni, raino da yara kafin in je in dawo in zo in fara kuma dafe dafe. Kuma kasuwan ma na satin da nake je, ranan sati ne kawai ranan cin kasuwan su. Domin haka ina kokari na in je kasuwa din domin, ina kokari na in je kasuwa din domin in samu duk abubuwan da nake so. Kuma su kayan abinci su nama, su ganye ganye nan, sune ake cika kawowa ranan sati. Da shike ba kowane lokaci bane ana iya siya kuma su basu dadde wa. In ka bar su ya daddaye zai lalace. So a unguwan mu din an sa ranan sati ma ranan sadda kayan ganye ganye da ba wuya su lalacen nan. Kuma haka yana taimaka mana, yana taimako mu, mu san ranan da zamu je sai mu siya daddanna sati da zai ishe mu mu ci. Sai ran lahadi kuma ranan da muke siyan su kayaki kayakin sawa ko kuma kayakin amfani a gida, su sabulu, su tissue, su kankanan abubuwa, su ruwan sha, su abubuwan yara da na makaranta duk sune muke kokari muna samu su ranan lahadi. So domin haka in nayi tsafenen nan, a cikin, a cikin sati da lahadi. Sai in zo in huta tukuna mu fara aiki kuma daga, daga monday har kuma zuwa karshen, karshen mako. Haka muke yi a kowane yaushe.

Ina yin ciniki a kasuwa sosai. Domin akwai ko wane ranar da in ka je kasuwa, kuɗaɗen ka, kuɗaɗen kayayyaki suna canza da suna canza, kuma ko wani lokaci za ka gan kayan ma sun hawo ne ba wai sun sauka ba. To domin hakan in ka zo da kuɗin da ka riga ka yi calculation haka a kan gashi abun da za ka kashe a kan wane da wane, in ka zo sai ka gan kuɗaɗen kaya kuma sun fi abun da kana da rike kuɗin rike, kuɗin da ka rike ka shiga kasuwa da shi. To domin haka dole a yi ciniki. Kuma wasu yan kasuwar ma, basa soron Allah so suna dinga sa kudin, suna dinga haurar da kudin kaya domin in kai baka sani ba sai ka zo ka, ka biya su har da abun da ya fi yanda ya kamata. So domin haka muna dinga, muna ciniki. Kuma wasu lokaci za su gyamaka kuɗin da zai ya yi yawa, ya fi abun da ka har kusan sau biyu za su doubling kuɗin sau biyu. Yanda in, in ka ce ma za ka yi ciniki sai za ka zo ka still za ka ba su kuɗin da yana da yawa. So domin haka abun da yan kasuwar mu su sun fara yi ke nan kuma abun sun gan kamar yana musu amfani. So muma yanzu haka masu siyayya muma mun gane kan abun kuma yanzu muna kokari muma muna ciniki, sai mu kai abun har, har, har, har, har kusa da kuɗin da suka siyan. Amma kuma ba wai za mu sa su su fadi ba. Muna siya a kuɗin da dai zai yi, dai dai ma mai siya, yi dai dai ma mai siyarwa. Ma a kasuwa ciniki abun da ake yi ne, ba wani abun da ba kyau bane ko kuma ace ciniki bai kamata ba. Ciniki ya kamata a yi sa. Wani lokaci ma za ka gan ka yi ciniki sai ka gan ka samu kuɗi ka siya abun da ma mai yawa wadda zai iya ishe kai da iyalin ka. Indai abinci ne za ka siya, za ka gan za ka samu ka siya mai yawa da kai da iyalin ka za ku ci har ku rage ku sake ku zo ku ci a ranakun da, da kuna nema. So domin haka ko, ko mace ma in kamar mu mata haka in maigida ya ba ma na mace kuɗi, in ta ɗan shiga kasuwa ta yi ciniki yanda ya kamata, za ta samu kuɗin ta, za ta iya siya kayan da ya kamata ta siya, ta sake ta samu canjin da za ta iya siya ma kan ta personal stuff, abubuwan da za ta iya use ma, ma gyara nata jikin ta ɗan, ta ɗan fita yanda ya kamata tsabtsab. So ciniki kam yana da kyau kuma yana taimake massaman mata. Kuma domin haka mata muna kokari mu yi ta yin ciniki a kasuwa. Ko ni ma ina yin ciniki sosai a kasuwa.

Nake taimakon mutane a hanyoyi daban-daban. Akwai na kuɗi, akwai na taimaka da energy ko kuma sa'a taimaka ma mutum da hannu ko kuma ka taimake mutum a wurare da hanyoyi daban-daban. To ni na cika yin na wa taimakon a wuraren da in kaman mutum yana ba shi da lafiya, yana niman kuɗi, ya ɗan cika, ya je asibiti. Ina dinga taimaka, ina da ɗan wani kuɗi sai in kara musu a kan na su kuɗin don su samu, su ɗan je su samu, eh, kulawa a asibiti mai kyau. Kuma akwai lokacin da kaman ina taimaka, musamman ma mama na sai in je gida, in ba ta in sayo, in sayo mata kayan abinci sai in taimake ta, in dafa mata su abinci daban-daban kala-kala. Sannan in na dafa mata abinci kala-kalan nan sai in sa mata a kankananan kwanoni, in sa mata a cikin deep freezer so that in lokacin da tana jin yunwa ko ba kowa a gida, ita kawai nata sai ta cire ta samu ta ci abinci mai girma, gyara jiki da gina jiki yanda ya kamata. Haka nake yi kuma ina so ina dinga yin hakan. Don yana ba ni, eh, yana sa ni in ji daɗi. Ma'anan suna na, suna na ma taimako ne. So taimako ya zama kaman abu ne mun a jiki. Ya zama part of me. Ina son taimako. Taimako yana ba ni abun da ina jin daɗi a jiki. Ina dinga taimaka, in ina da ɗan wani kuɗi sai in kara musu a kan na su kuɗin kuma domin haka ina so ina taimaka ma kowane mutum a wurina, da yara na, da in-laws na, da makwabciya na, da su mutane daban-daban. Kuma ina so yanda mutane suna jin daɗi in sun gan, in sun samu, sun ga na taimake su a hanyoyi daban-daban. So haka muke yi, ah, to a inda nake fito ma kaman a unguwan mu, mutane babu wuya. In kana da ɗan wani matsala ko damuwa, sai ka ga mutane daban-daban suna ƙoƙari su taimake ka. Sannan su baka, su taimake ka a hanyoyi daban-daban. Kuma domin haka sai ka ga mutane suna basu da damuwa. Ko ka ina ƙoƙari, innn, in taimake su yin raino domin su samu su kula da kan su ko kuma su shiga kasuwa ko kuma su je makaranta ko kuma su yi abubuwan da ya kamata su yi da baza su iya yi ba don rainon yara. Kuma nima ina son rainon yaran nan kuma a hakan ina amfani da shi in taimakawa mutane da na kusa da ni, da yan'uwane na, da su ƙawaye na duk masu yara. Ina so ina musu taimako. Kuma ni ma abu yana sa ni in ji daɗi in nayi taimakawa. Kuma taimako yana kawo ga, eh, za ka gan abubuwa masu kyau ma suna faru da kai in dai kana cika son taimako. Sai ka gan kai ma in kana niman ai, taimako ba za ka same shi da wuya ba. Za ka ga mutane suna zuwa su suma su taimake ka. Domin hakan ina jin daɗin yin taimako domin na san a ranan da ni zan so taimako, zan same shi kuma bazan same shi da wahala ba. Kuma taimako ma yana sa mutane, yana jawo mutane kusa da juna. Kaman in ka taimaka ma mutum da bai waye ka ba, sai ka gan zai ji daɗi. Domin hakan ina jin daɗin yin taimako domin na san a ranan da ni zan so taimako, zan same shi kuma ba zan same shi da wahala ba. Domin haka ni ma ina son yin taimako domin mutane su ji daɗi.

Ina amfani da iPhone kuma ina amfani da Android na Infinix. Ina amfani da su tare biyu din domin yana taimake ni da ababei daban daban kuma dashi ke iPhone na baya da wani babban space so abubuwa sun mun yawa shi sa ma na bi na siya Infinix domin ya taimaka mun na da ɗan space da wasu applications da ba za su iya shiga iPhone na ba so ina sa so Infinix. So ina amfani da iPhone da Infinix simultaneously kuma yana taimake ni in achieve abubuwa daban daban da nake yi. Kuma domin haka ma ni ina aikin hannu ne kuma wasu lokaci as an entrepreneur ina so ina ɗin, eh recording su aikina ina posting online. So domin haka ina so ina amfani da waya mai space wadda yana da capacity ya ƙa-- ya ɗauke mun duk su nauyi, nauyi, nauyin files da su documents na wadda nake dashi. So domin haka yana taimaka mun kuma nima ina jin daɗin amfani da su.

Eh ina iya dafa abinci. Akwai abinci daban-daban kuma na iya dafa kowane irin abinci wanda dai na san na taɓa ci kuma wanda na saba ci tun ina ƙanƙanta har gashi yanzu na yi girma yanzu har ina da nawa yara din. Ina dafa abinci dabam dabam. Da shike variety aka ce yafi so domin haka muna ƙoƙari muna koyan sabbin abubuwan, sabbin abinci abinci, sannan akwai namu na tun da ɗin ma da su kakannin mu sun koya mana da muna ci har iyayen mu ma sun koya, su kakannin mu sun koya ma iyayen mu ga iyayen mu ma har sun zo sun koya mana ci gashi mu ma yanzu muna kan koya ma yaran mu. To akwai abinci daban-daban da na, da na garin mu, da waɗa ana iya ci gabaɗiya da wasu da wani lokaci za ka yi tunani kaɗan gwada wa, wayan su abubuwan ka haɗa haɗa ka gan ko zai hadu ya yi daɗi ko dai ya dai. Amma na iya, na iya dafa abinci. Kuma nima ina ƙoƙari na koya ma ƙannena waɗanda suna nan ƙanana na iya na koya masu yanda za su iya dafa abinci. Domin dafa abinci yana da kyau. Kaman lokacin da aka yi COVID-19, mutane da yawa kowa ya koma zama a gida waɗanda ba su iya dafa abinci ba sun same shi da wuya domin bayan da za su fita su siya abinci sannan kuma ba su iya dafa abincin ba. So dafan abinci kam yana da kyau mutum ya iya dafa abinci. Kuma dafa abincin ma ba kowane iri ba ne. Akwai su daban-daban. So ya kamata ba wai ko abinci ɗaya bane kawai za ka koya ci. Za ka, ya kamata za ka, za ka iya dafa su kala kala domin ko ma ka samu baki a gidan ka sai ka yi ƙoƙari ka dafa abinci. Wasu lokaci ma health condition ne zai sa wai ka nema abinci kaɗan fara dafa waɗai ya kamata don akwai wasu da ciwo baya bar su su ci kowane irin abincin da za a iya siya a kanti. Dole su dafa na su domin a sa wa su abubuwa da ya kamata sannan a cire abubuwan da bai kamata ba. So koyan dafa abinci yana da kyau. Su ƙanƙan, su, su ƙannena duk sun iya dafa abinci. Ni ma na iya dafa abinci. Na iya shinkafa, na iya tuwo, na iya wake, na iya doya, na iya spaghetti, na iya indomie, na iya yin tuwon, na iya yin tuwon doya, na iya yin tuwon shinkafa, na iya yin tuwon acha, na iya yin tuwon masara. Duk su tuwon nan suna amfani a jiki kuma akwai su miya kala kala. Akwai miyan vegetable, akwai egusi, akwai na karkashi, akwai na kuɓewa, akwai na aleho, akwai su miya daban-daban. Akwai na wake, akwai miyan, miyan dawa, akwai miya daban-daban kuma duk su miyan nan ina yi. Na iya yin su sosai. Kuma in nayi su iyalina sun ci sai su ji daɗi sosai. Domin ana har haɗa su da su kayan marmari mu sa su nama kaman naman shanu haka yana gyara miya ya sa miya yayi shegen daɗi. So domin haka ina ƙoƙari muna dinga sa abubuwa masu daɗi a cikin miya din don ciɗin ma ya zo da, da kyau kuma abincin ma ya taimaka ya yi amfani a jiki. Haka muna iya dafa abinci kuma muna cin abinci mu ji daɗi. Da ga ni, da iyalina, da 'yan gidana kuma ina ƙoƙari ma wasu lokaci domin iya dafa abinci na sai in je wurin mama na in dafa mata su abinci kala kala in sa mata in mata ajiyan su don duk lokacin da tana so ta ci. Sai ta cire shi daga freezer sai ta ɗan, ta ɗan ɗuma shi ta ci don ta ji daɗi. Kuma hakan in na mata sai ta ji daɗi ni ma sai in ji daɗi. Sai ta more abincin ta. Haka muke yi kuma muna jin daɗin yin haka ma juna. Yana ƙarfafa, eh, dangantakar mu kuma yana nuna yanda ina yaɓe ta kuma ina jin daɗin ta. Kuma abincin ma yana gina mata jiki kuma yana mun kyau yana mun daɗi.

Ni bana amfani, bana kunna kandir amma a lokacin da nake ƙanƙanta, iyaye na suna dinga kunna mana kandir in NEPA sun ɗauke mana wuta. So domin duhu ɗin sai an siya kandir a kunna domin a samu a gan haske don kar a ci karo ko kuma a faɗi domin duhu. Amma da na yi girma, na zo na gane wai cewa kunna kandir a cikin gida yana kawo matsaloli daban daban, yana iya kawo kuma gobara a gida. Sannan hak domin haka ni bana kunna kandir a gida. Na bani da kandir ma gaba ɗaya. Domin akwai, akwai gobaran da ya taɓa taso a wani gida kusa da namu. Domin matan gida ɗin ta ce ta siya kandir domin ba su da wuta, an yanka musu wuta kuma sun daɗe ba su samu wuta kuma babu kuɗi a siya fitila sai ta siya kandir da shike shi yafi araha. To da ta siya kandir dinnan kuma sai taje ta kunna a gida sai bacci ya kama su. To ta zo ta ajiye kandir din a kusa da, da su labule. Labulen nan kuma da iska ya hura sai ya kama da wuta. Wuta ya fara ci, ya fara ci su kuma a cikin bacci ba su san wai wuta ya kama cikin gida ba. To haka har wuta ya kama ya ci yai ƙurmus da su a ciki. Ba wanda ya samu ya iya fita daga cikin gidan. Domin haka na ce kai kandir yana da, yana da, yana kawo matsaloli fa daban daban. So domin haka ni kam bana kunna kandir a gida. Ina bari sai ko dai a yi amfani a shago ko wani wuri. Amma dai in a gida ne bamu amfani da kandir domin kandir yana iya kawo gobara kuma har ya sa mutane su rasa rayukansu domin shi. So domin haka kuma da shike ina da yara ƙanana, yara ba wuya su zo su sa tsintsiya a kan kandir suna ɗiba wuta din suna wasa da shi ko kuma su sa hannu ma a kai ya ƙone su. Domin haka bana so in samu wani hayaniya da zan fara gudu in je asibiti ko wani abu. So domin haka muna amfani da wasu mun siya Generator kawai in lokacin in ranan da ba wuta sai mu sa generaton mu amma mu kam bamu amfani da kandir. Ko, ko ranan da babu kuɗin siyan mai da na generator ɗin ma muyi ƙoƙari mun siya rechargeable lantern wadda zamu recharge in wuta ya ƙare ko in wuta aka ɗauke wuta sai mu use na shi tukuna har a kawo wuta. Kuma yanzu da shike wuta ma ya gyaru so ba'a cika samu matsalar ɗauke wuta. So amfani da kandir din ma bai zama dole ba. So a gida na ba ma kunna kandir.

Eh ina sauraron rediyo. Ko wane safe inna tashi ina so ina jin rediyo domin zaka samu wa'azin sassafe da ana sa a cikin rediyon mu in ka gama ji sai a sa muku sauti mai daɗi wanda zai sa rananka ya fara da kyau da mai marmari. Kuma in aka gama haka sai ka fara a fara baku taune-taune na news na abubuwan da suke faru a duk duniya. Domin haka ina son rediyo kuma da shike akwai abubuwa daban daban daban da akeyi a rediyo. So yana karasa abun yana kara sani ina sauraron su sosai. Domin in ma baka so kaji waƙa zaka ji wa'azi. In ma ba wa'azi ba sai a yi wani enlightenment program sai kagan kana koyo abubuwa daban daban. In ma ba wancan ba sai kagan ana yin news ko kuma ana yin su abubuwa ana ƙirƙira wasu mutane wanda sun yi makaranta da nesa ka gan su zo suna baku koyo suwa akan abubuwa daban daban. Ko wane rana da nashi abun da za a koya muku. Ni ina sauraron rediyo sosai kuma ina amfani da shi sosai a cikin gidana. Ko a wurin shagona irin da ina aiki ma ina muna dinga amfani da rediyo domin ina sauraron shi sosai. Amma kuma abin da na gane kwanakin nan shine mutane diyawa ba su sauraro rediyo ba. An fara kyale shi ana bari a baya domin akwai other method ko other means na samu su information da jin su music dinnan. So domin haka mutane basa cika jin rediyo kamar da. Amma ni masamman ina sauraron rediyo kuma ina so ina jin su abubuwan da akeyi a rediyo. Yana kara mun ilimi, yana kara mun ganowan abubuwan da suke faru, yana kara sani inji daɗin abubuwan da ke faru a gari. Kuma aka gan za ƙira mutanen da sun gane da abun da na faru akan wani abu kawai sai a tattauna magana din a ka muku shi yanda zaku gane gabaɗaya abun dake tafiya. Kuma da shike akwai abubuwa daban daban da suke faru a duniya da basu da kyau. So za ka gan ana gyam muku yanda abun ya faru. Za ku samu objective news basa faɗa abun da bai faru ba ko kuma a yi ƙarya ko kuma a yi wasu abubuwa da bai kamata ba. So domin haka ina kau ina sauraron rediyo kuma ina jin rediyo sosai. Yana kara mun ilimi da ni da iyalina da yarana. Kuma ina jin daɗin sautin da ake sakewa a rediyo ta kullum da yau. Kuma domin haka bazan ma taɓa daina jin rediyo ba kuma ina sauraron rediyo sosai.

Ina yanka farce sau biyu a sati, wato ina yanka ran sati zan sake in yanka ranar Wednesday. So domin nails ɗin ba sa farce ɗin ba su a, ba su a dade sai su sake fara girma. Kuma a koyoswa da aka mana a makaranta bai kamata a bar farce yayi dogo ba domin su datti datti da suna iya cause. Su cututtuka suna so su shiga cikin farce ɗin su zauna kuma daga su zauna wurin, su ruwa ruwa da ka taɓa zai sa farce ɗin ya rike su datti kuma su dattinsu su zo suna haihuwa suna zo ƙuna kuma dashi kai mutane ba wiya su sa farce a cikin baki ko su taɓa abinci. So yana da kyau a yanka farce sau biyu. Nima ina kokari ina yanka farce na sau biyu a sati domin haka baya girma kuma baya rike abubuwan da zai sa farce ɗin ya rirrike su datti da zai kawo ciwo ma ni da yayana. Ina, ina kokari ma ina yanka ma yayana da su da maigidana nasu gaba ɗaya suma sau biyu domin a samu kar a samu datti a cikin farce ɗin don kar kuwa yayi ciwo domin a aje su ha farce da.

Ina ajiye kuɗina a banki da kuma ina da asusun gwangwami da nake sa su kuɗaɗena a ciki. A yin wannan ajiyaɗin na banki za ka samu in baka taɓa kuɗin ba sai a ɗan sa maka wani abu a ɗan maka kari a kai. To a don yin haka yana ƙoƙari sai ka gan kuɗaɗenka yana girma a cikin banki. Amma na asusu kuma baya girma amma dai yana da kyau domin in akwai wani abun hayaniya a gida, in dai na niman na kuɗi ne za ka gan za ka samu kuɗi ɗin a sauƙaƙe. Kuma idan wasu lokaci da shike su network namu a nan basu da ƙarfi sosai. In na wani lokaci kana neman kuɗi za ka gan baza ka iya cire duka kuɗinka ba ko kuma ka gan wai ma baka iya cire ba ma gaba ki ɗaya don babu network. Kuma ko ka je bankin ma sai ka gan an yawa. Akwai dogayen queue kuma mutane suna da yawa. Domin haka wasu lokaci na fi so in ajiye a cikin gwangwami, a cikin asusun gwangwami na. Amma na bankin ma ba tare da wani damuwa ba shi ma yana da kyau kuma ina jin daɗi. So haka nake ajiye kuɗina a cikin banki da kuma asusun gwangwani.

Tebur namu a wurin aiki irin manya manyan tebur ne wanda za ka iya amfani da shi mutane uku ko huɗu a kai. Manya manyan tebur ne kuma yana ƙoƙari yana taimaka mana a wurin a ajiye su kayayyaki kamar su kayan aiki, su takardu, su laptop da su abubuwan da ake amfani da shi a yau da kullum a cikin wurin aikin mu. Kuma tebur ɗin an yi shi na, na itace ne ba na ƙarfe ba ne kuma yana da kyau, yana nan sibul haka yana nan kuma yana da ma a yana da kyau, kyau da a kallo da ido kuma yana da ƙarfi, yana ƙoƙari yana taimaka mana a wurin aikin mu. Kuma kafinta ne ya haɗa mana su tebur ɗin. Tebur ɗin suna nan kaman guda huɗu a cikin, cikin katin ofis haka sana mutane uku uku a kan kowane tebur kuma tebur ɗin na da kyau.

Idan babu wutan lantarki muna cika amfani da waya muna kallon su abubuwa a su application idan ko Facebook ko TikTok ko Instagram ko X ko kuma mu fita waje muyi hira da su makwabtan mu ko kuma su neighbours namu. Haka muke abubuwan da muke yake nan idan babu wutan lantarki. Sannan kuma in babu wutan lantarki kuma kake so ka dafa abinci muna amfani da, da, da, da gas namu da shike baya bukatan wutan lantarki yayi aiki. So wutan lantarki yana da amfani sosai a cikin gida amma kuma wasu lokaci zaka gan babu wutan lantarki din gashi kuma wutan lantarki din yake da tsada, eh, siyan unit na wutan lantarki din wasu lokaci yana ma mutane wuya. So zaka ga wani gida ma basu da wutan lantarki din amma kuma akwai wuta a unguwa din. Domin haka sai kaga mutane suna fama kuma wasu lokaci in ba kudin sai ayi amfani da, da lantern kawai ko kuma a kai cajin su waya a wasu gidaje. In ka caji haka sai ka dawo kawai kayi amfani da shi, kayi zama kawai a cikin duhu. Domin ba yanda zaka iya yi kana fama ba wutan lantarki din. To domin haka wasu mutane suna kokari yanzu ana siyan abubuwan da ake kira batteries domin su in ka caji kawai da wutan lantarki din kadan sai ka ajiye su zasu taimake ka a lokacin da ba wuta. Sai ka gan kana da wuta amma kuma bana lantarki bane. Kuma domin haka mutane da yawa yanzu suna ajiyan kudi domin a siye su kuma suna da amfani sosai a gida. Domin haka ko muma a gidan mu muna so mu, mu hada kudi mu ma mu siya su battery din nan domin yana taimakawa mutane ma kagan zaman gida yana maka dadi domin akwai wutan lantarki. Duk lokacin da ba wutan nan sai kagan gida bazai maka dadi ba. Gashi kuma akwai su zufa so zaka gan ba fan da zai ɗan hura ka ko AC so zama a cikin duhun nan ba dadi gaskiya yasa mutane ma suna dinga fita kana jaka yi wasu abubuwan da ma bai kamata ba domin kana guduwan rashin wutan lantarki a cikin gidanka. To domin haka muna kokari ko don wa yara ma don su samu suna ɗan kallon kayan wasa a TV ba sai an fita waje ana wasu wasan banza da ba, da wofi da baya da kyau ma yara ba. So yana da kyau akwai wutan lantarki. Ba abubuwan da muke yake nan in akwai wutan da kuma in babu wutan lantarki a cikin su gidajen mu.

Inda na kamu, a lokacin da na kamu da mura ina kokari inyi amfani da abubuwan gargajiya da za su taimake ni domin kar mura din. Ya karu sa nan kuma ya biya wase ba tare da shan wani maganin kanti ba. So abun da nake yi shine zan siya cita in haɗa da albasa sai in haɗa da galic inna haɗa samu haka sa in daddaka, in ɗan dafa shi a wuta kama ma ya mintoti ashirin. Daga baya mintoti ashirin sai in ɗan sa shi ya siya sai in nema kwando in ɗan siyaye ruwa don ina siyaye ruwan sai in haɗa da zuma, da ruwan zuma inna haɗa da ruwan zuman nan sai in ɗan mix nasu sai ina ɗan sha. In kana ɗan sha da safe da yamma sai ka ga zai taimake ka sai ka ga mura ɗan siya ko kuma ya ragu. In ka ci gaba da sha haka ma sati daya zaka ga mura har zai wase. Kuma a lokacin da kana mura, lokacin da ina mura ina kokari kar in ɗin ga jan wuraren mutane so that kada in je in raba ma mutane da shike shi irin su zaka iya kamu da shi ko a iska. So ina kokari in zan yi ati shawa in yi shi a cikin hannuna ko in nema ni riga in yi a ciki ba na yi a waje don kar mutanen gidana, kar iyalina da su maƙwafta na da mutanen wurin aikina domin kar su ma su kamu da mura. Domin mura wasu lokaci baya da kyau musamman ma yara ƙanana yana ɗinga musu wuyan nunfashi gwanda--gwanda inda mutum da ya ɗanyi girma ne in, in, in abu ya dame shi yana da bakin magana yana da iya san abin da zai iya yi. Amma in ma yara ne ba shi da kyau domin yara musamman basa cika gane me ke tafiya da su so ba za su iya faɗa maka gashi--gashi ba ko nufashi ma yake kasawa ba zasu iya faɗa ba. So domin haka abun da nake yi ke nan lokacin da na kama mura.

Eh sosai ina son kallon faduwar rana. Faduwar rana yana da kyan kallo sosai. Sa ka ga ikon Allah sai ka ji dadin abin da Allah ya bamu a cikin wannan duniya din. Da shike in kana ganin haka ma sai ya tuna she ka wai cewa akwai abin da ya fi ƙarfin mutum. Kuma domin haka ya sa na bada gaskiya akan Allahn da na sama. Sa ka ga ikon Allah sai ka ji dadin abin da Allah ya bamu a cikin wannan duniya din. Kuma fadiwar rana abu mai kyau ne. In ka zauna kana kallo yamma yana kan yi sai ka ji dadi kana ɗan hira da mutanen unguwa ko yan gida. Ina son zama a farandan mu ina dinga kallo ko wane yamma. Kuma a hakan yana sani ina jin dadi ina murna ina gode wa Allah ma-ma abun da ya mana da su fadiwar ranan da muke yi da muke gani ko ra-ko wane rana da yaushe. Gashi kuma tunda muke kanana hargashi mun yi girma babu ranan da fadiwar rana bai yi ba. Ko wane rana rana na tashi kuma yana fadiwa. Domin haka mun san kam akwai abun da Ubangiji ya mana kuma ina godiya da shi sosai. Domin haka ina so ina kallon fadiwar rana.

Ni kam na fi son zama a kujera ba a kan taburma ba. Domin kujera ne ya fi mun laushi kuma taburma wasu lokaci yana da, yana da karfi kuma sai yasa su kasasuwan mutum yana ɗan zafi zafi. Kuma da shike mutum ba yaro kuma ba mudugamun na yi nisa da shekara ba zai yi kyau ina faman ba ma kai na wahalan sukashi kashi a kan taburma ba. Domin haka ina son kujera mai laushi wanda aka same don love chip kuma in ka kwanta a kai suka ji daɗi irin shi nake son zama a kai. Mutane da yawa suna cewa su sun fi son taburma amma kuma ni gaskiya wallahi na fi son kujera. Taburma yana ƙoƙari yana taimakawa especially in ma yara musamman ma yara. Su kam za su iya sharewa in suka ma abun da suke yi za su iya tarowa su kwashe su je su zubar ko kuma su, su ajiye inda ya kamata. Amma fa ma mutanen da suka, ma mutanen da su sun girma kujera na gan kama yafi musu. Amma kuma indai nace in yi tambayi ko na yara ne? Zan ce yara zai fi musu su yi ta zama a taburma. Shi kam yana da kyau ma yara.

Eh sosai kujeru na suna da daɗi. Kujeru ɗin gaskiya masu tsada ne, na ba ma wani mai yin kujera a unguwan mu ya sa maka su donlof kuma shi ya iya aiki ɗin da kyau. Yana mun kujera na yayi laushi sosai kuma yana da daɗin zama. A wannan kujera ɗin zaka ga in ka zauna abu kaɗan ma sai ka fara jin bacci bacci domin daɗin zaman akan kujera ɗin. Kuma in ka gan ko su baki sun zo gidan ka in sun zauna akan kujeran nan sai su ji daɗi kuma nima yana mun daɗi in suka zo, suka zauna a kujeran sun ji daɗi nima sai inji daɗi. Kuma haka nake so ina ba ma, ina yin abun da ya kamata kuma sai in ga mutanen da suka zo gida na su ma sai su ji daɗi. Hakan yana mun daɗi kuma yana da kyau a cikin gida da kuma a duk abun da zamuyi sai ka gan kujerun, kujerun suna ƙara ma mutum armashi da kuma sai ka gan ana baka kulawa domin kan kujeran ka in suna da kyau kuma suna gyara ɗaki sai ka gan ɗaki ya ƙara bada armashi mai kyau in kujerun ka suna da kyau. So nikan kujera na suna da daɗin zama.

Da safiya in na tashi, in na farka daga barci ina, ina fara duba wayana in gan lokaci. In na gan lokaci sai in tashi in je in yi su addu'o'i na, in karanta littafi. In na gama karanta littafi da su addu'o'i sai in shiga kicin in fara dafa abincin makaranta wa yara na da mai gida na. To in na zauna sai in fara gyaggyara su kayan abincin, ina sa musu ruwan wanka yana kan zafi. Idan na kare wancan sai in fara sharan gida. In na share sai in fara mofin. In na yi na gama sai in, in fara shiri ma yara su ci abincin safe. In na ba su abincin safe sun ci sai in tattaro musu su kayayyakin su na makarantan su da za su yi amfani da shi. In na ba su kayayyakin da su yi amfani da shi, in na sa musu sai in kai su makaranta. To in na kai su makaranta sai ni in dawo in yi na wa wanka ɗin sai in ci abinci. In akwai wankin da zan yi sai in ɗan yi su wanke wanke da su wanki. In na gama su wanke wanke da su wanki sai in ɗan kara share gida ɗin sau ɗaya kuma. In na share sai in ɗan kwanta in ɗan huta. In na ɗan huta da su gajiyan ayyukan safiya sai in barci ya ɗauke ni sai in yi bacci. In ban iya na yi bacci ba kuma sai in zauna ina da nadanne a kan waya. In na ɗan da nadanne na kan waya sai in tashi in je shagona, in je in buɗe in gan su kostamomi na. In na gan su kostamomi na sai in musu aikin da ya kawo su. In na yi da su na gama sai in dawo gida in fara dafa abincin rana. In na dafa da abincin rana sai in yi kokari in je in ɗauki yara daga makaranta. To in mun dawo daga makaranta sai in sa su, su cire su yunifom na su, su wowanke su hannu domin dattin dattin taɓe taɓen da aka tattaba abubuwa makaranta da hanyoyin dawo gida. In suka wanke hannu sai su cire kaya su sa a cikin kwandon kayan datti. Su sa cikin kwandon kayan datti sai mu dawo falo mu zauna sai su yi su homework na su da su assignment na su. Inan suka yi suka gama sai in ajiye su a kujera su zauna su ɗan huta kaɗan. Bayan sun ɗan huta kaɗan sai su yi bacci. To bayan sun tashi daga baccin nan sai in nemo musu abin da za su ci. In sun ci abincin ranan da na dafa sai mu sake mu ɗan kalla TV, su ɗan kalla su cartoon da abubuwan da su ke son kallo na yara. In sun gama kallo sai haka muke yi da ni da yara na da iyali na. Kuma yana taimake mu mu san abun da ya kamata mu yi a rana. Ba wani abun da in ba wai za mu je wani wuri bane, to wadan can can must times kuma sai a karshen sati tukuna sai mu je wasu abubuwa da ba irin wannan ɗin ba. Haka muke yi da safe ko kuma in deran Lahadi ne da za mu je majami'a sai in tashi. Farkon abun da zan yi shine in dafa mana abinci, sai in sa mana ruwan wanka. In kowa ya tashi in na ni na yi wanka na sai in jira kowa ya tashi ya yi wanka shine za mu fita mu je majami'a sai mu dawo. In mun dawo mu ci abinci sai mu huta.

Ina cire takalmi a gida domin ba kyau a shiga da takalmi cikin gida. Ga irin su abubuwan da ake gani a waje da baya da kyau, su abubuwa masu kawo ciwo. Ba zai yi kyau a shigar da takalmi cikin gida ba. Amma kuma inada takalmin zaman cikin gida daban, shi din bana fita da shi waje. So-- so ina, ina fita da takalmi, ina dawo ina ajiye su a bakin kofa sai in sa na cikin gida daga bakin kofa. Sai in yi tafiya da su a cikin gida. So ina cire takalmin waje a bakin kofa kamin in shiga cikin gida. Domin cikin gida bai kamata anasa takalmin da aka fita waje a yi yawo dashi a cikin gida ba. Domin kuwa an riga an tsabtace gida kuma ba zai kyau a kawo wasu abubuwan waje ana shigar da shi cikin gida ba. Da shike ana taka abubuwa daban daban daga waje. Ga irin su wuraren mu dinma basu da wani kyau gani. Ba ya da tsafta yanda kamata, so ba zai yi kyau a kawo takalmi cikin gida ba. Muna cika cire takalmin mu a bakin kofa da mijina da iyalina duka da yarana. Ba mai shiga mana cikin gida da takalmi. Kuma in baki ma sun zo, wasu suna kokari su cire amma wasu kam baza su cire takalminsu ba. Domin haka ba zansa wani ya cire takalmi don ya shiga gidana ba. In mutane suka zo, nai baki suka shiga da takalmi, zan jira insun tafi sai zancire ta in sake in yi su aizal da su, eh disinfectant na sai in sasshare wuri don kar wani yarana. Ko ni ma in samu wani cuta domin an sa takalmi an shiga mun cikin gida. Domin haka shine muke yi, muna ɗan duba wuri, muna kokari sai ya taimake. Cire takalmi.

Ina share gida a rana so biyu. Ko ina share kusa so uku ma. Inna share da sassafe kamin iyalina su tashi daga bacci. Ina sake share bayan kowa ya tafi aiki da makaranta. Sannan in sun dawo bayan wasu lokaci sai ka ga wuri yayi datti. Ina sake share na uku. To wani lokaci ma da yamma kuma in an gama cin abincin dare ina sake share. So ina iya share gida sau huɗu. Kuma a haka tsaftacewa yana da kyau. Domin bana son iyalina ko wani yayi ciwo domin datti yana kawo cuta. Daban-daban ba ra ka yarda ba sai ka kama wani cuta don saboda datti. So domin haka ina kokari ina share gida na sau huɗu. In ma wani lokaci ma har zai fi so huɗu domin ƙananan yaran da nake da shi ba wuya, barna ba wuya. A je a ci abinci, a zuzzuba, a zuzzuba. To kuma ba za ka hana yara ba in ba haka ba, ya za su yi su yi wayo da girma. So domin haka ina iya share gida dai sau huɗu. Kuma wasu lokaci ma har zai fi haka. Kuma haka muke yi a kullum da kowa da yaushe. Amma ko wane rana kuma sai na share. Babu ranan da bana share gida na. A sati, daga sati mai zuwa har sati mai tafiya da kuma wani satin haka muke yi. Yana nan kamar cycle ne muna bi haka. Kullum muna share sau huɗu huɗu, sau biyar haka muke yi. Domin ƙananan yara ba wuya su yi datti da gida. Kuma in ka bi na su wallahi ba za ka iya ka yi zama a cikin tsaftan gida ba. Amma domin haka ina dinga samu. Ko da ba zan yi shara da mopping ɗin ba, nayi kokari ina ɗan picking abubuwan da suna yayyara a ƙasa ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya. Domin haka sai ka gan, wuri yana nan da tsafta. In ka samu baki ma ba za ka ji kunyan gidanka ba. Domin wasu lokaci ma abun kunyan shine baki za su so maka gida sai a zo a gan gida da datti. To a haka ɗin zai ba ka suna da ba mai kyau ba. Kuma domin ni ban son wani ya ba ni suna mai datti ina kokari ina share gida na minti minti. In na gan yayi datti bana ƙiwiya, an je in daga sinsiya na in fara shara. In ma ina share a kullum da yaushe. Ina share ko da ko wane awa ne ma, ban damu ba ina share gida. Amma dai na so sau huɗu kam sai na share gida. Wancan taɓas ne. Wancan dole ne a yi sa a cikin gida na.

Malami da ta koya min Literature in English ne na fi so. Tana da hakuri kuma ta iya koyaswa sosai. Ta gane abun da take yi sosai, so yanda tana koyaswa mana, muma muna ganewa, domin ita ma ta gane abun da take yi. Kuma tana da hakuri, ko ka mata laifi, za ta zaunar da kai, ta gaya maka abun da ka yi, kuma abun da bata ji daɗi a kai ba. Kuma domin haka sai muma muji, muji wani iri sai mu nemi gafara a wurinta. To, hakan ya sa muma muna zama tare a cikin zumunci, kuma ita ma tana ƙoƙari da yanda tana harkoki da mu a cikin a class namu, da kuma makarantar gaba ki ɗaya. Ita tana koyaswa da Literature in English ne ma duka senior students na school namu. Kuma domin haka tanaaa, domin haka ta iya abun da tasan abun da take yi sosai. Ita ma karan kanta ta gane subject da tana koyasma-koyaswa mana ɗin shiyasa muma muna jin daɗi, kuma muna ganewa da sauƙi. Kuma domin haka muna so muma duk lokacin da lokacin zuwan ta na class na teaching, ba mwa ji kamar mun gaji, ko muyi guna-guni, domin muna jin yunwa ko wani abu ba. Amma muna cikin murmushi, da murna kowane lokaci, domin muna son yanda tana koyaswa kuma muna ganewa. Ma koyaswa ɗin ma dukka akan karatu ne. Domin haka kuma da shike nima ina son karatu, so ina son koyaswa da tana mana ɗin, kuma tana sa mu gane sosai. Kuma a hakan nayi, ina pass subjects ɗin sosai. Domin haka ina son shi, kuma ita ma tana so, domin ta gan tana ƙoƙarin ta, domin ta gan dukkan mu, muna muna ci yanda ya kamata. Domin haka, shiyasa ina sonta sosai.

Na fi son kayan zaki fiye da kayan gishiri domin kayan zaki a kowane yaushe a kowane lokaci za ka iya haɗiye shi amma na gishiri kam ba kowane iri bane za ka iya. Kuma gishirin ma ba wai baya da daɗi ba amma na fi son kayan zaki. In na shiga kanti, in na je siyan kayan marmari na ci haka man kaina ko ma iyalina. Na fi so in je wurin kayan zaki daidai kaman yanda yara ma suke so. So domin yarana ma sun fi son kayan zaki nima haka. Ina son kayan zaki. Don duk abun da sun so su ci nima zan so in ci so da nima in san abun da su-yarana suke ci. Domin haka kayan zaki ne kowane lokaci ba dama in muna cin abu za ka gan cewa kayan zaki ne muna ci. Kuma domin haka ina kokari ina ɗan bada maɗaci domin kar kayan zakin ya mana yawa kuma ya kawo mana damuwan su gejida-jedijadi ko kuma wasu cututtuka. Domin haka muna kokari muna ɗan ragewa mu ɗan balance nashi da na ɗacin da na gishiri amma mun fi son kayan daɗi zaki.

Ina tofa miyau a, a ƙasa. In ina tafiya a kan hanya sannan na ji kaman ina so in tofa miyau sai zan ɗan buɗe ƙasa. In na buɗe ƙasa sai in tofa sai in sake in rufe. Haka na ke yi amma bana yi a cikin jama'a, bana yi a cikin mutane, bana yi a inda za'a gani. Ko kuma in ina cikin gida ne na so in tofa miyau sai zan tofa a cikin toilet a cikin gidan wanka. Domin haka shine yana da kyau. Ba kyau a tofa miyau a cikin awori barkate ko kuma inda mutane suke ci abinci ko inda mutane suke zama ko inda mutane suke kallo. Domin haka ina je mu shiga, ina shiga bayi, ina shiga gidan wanka ko kuma in buɗe cikin ƙasa inda ba mutane sai in ɗan tufar da miyau tukuna in rufe. Haka na ke yi.

Nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci, kama da iyalina da kuma abun da ya fi mun ma'ana a rayuwa na. Haka nake tsara ayyukan da suka fi mun muhimmanci. Domin haka yana taimake ni in san abin da zan sa karfi na, abin da zan sa tunani na, abin da zan sa komai da komai in yi shi yanda ya kamata. Kuma iyalina ne sun fi mun muhimmancin. Duk abun da zan yi in dai, in dai iyalina ma ya kamata in musu abu kuma ya kamata in yi wani abu kuma daban da bai shafe iyalina ba, dole zan tsara abun da ya fi mun. Kuma iyalina ne kowane lokaci nake sa su a gaba. Su ne na fi yi musu abu. Su ne kuma har in zan, in zan zaba abun da ya kamata in yi, ina fi so in yi musu abun da su za su so, abun da su za su ji daɗi, abun da zai sa su su yi zaman lafiya, abun da zai sa su su ji daɗi. Shi ne na fi so in yi kuma haka nake tsara ayyukan da sun fi mun muhimmanci.

Eh, ina raba abinci na da mutane. Raba abinci ma mutane yana da kyau. Akwai wanda suna yawo a hanya, akwai wanda suna gidajensu basu samu abinci. Kuma in lokacin Kirismas ya kai haka muna raba abinci ma. In lokacin Sallah ma ya kai ana raba mana muma muna samuwa. To domin haka mu ma muna kokari muɗan dinga raba abinci. Ko ba lokacin hutu ko lokacin wani abun biki ba muna kokari muna raba abinci a kowane lokaci. In dai akwai yanda har za ka iya ci ka rage sai ka yi kokari ka raba. Haka aka koya mana a lokacin da muke tasowa a kan daga ƙanana. Na raba abinci yana da kyau. Wasu kan suna kwana ba abinci kuma ba zai yi kyau a ce wai kana da abinci har ka bari ya lalace har ka zubar ba. So domin haka ana dinga koya mana tun muna ƙanƙanta wai in abinci akwai sai a yi kokari a raba Akwai mutane da suke kusa da mu da makwafta da su mutanen da dai kana nan tare da su a anguwa da su gidaje. Hakan yana ƙarfafa zumunci kuma hakan yana nuna abun da godiya da muke da shi a zuciyar mu domin Allah ne mai bayarwa. Kuma domin haka mu ma muna kokari muna dinga raba su abincinmu da mutane.

A'a, bamu sa uniform a wurin aiki. A wurin aikinmu kowa na da abun da in yaga dama sai isa. Amma kuma babu uniform. Sai dai kawai akwai abin da ake kiran shi wai dress code. To a dress code ɗin nan ran Monday, ran Tuesday, ran Wednesday shine za ku sa abin da ake kira, eh ana kiran shi official wear. Irin wannan kuma za ka sa shi kaman suite ne. To irin official wear ɗin nan in ka sa shi ran Monday to Wednesday, sai ran Thursday and Friday za ka iya sa maybe ko wando ko wani abu ake kiran shi casual. To casual ɗin nan mutane dayawa ranan da suke so sa kayan kenan. Ran Wednesday, ran Thursday sai Friday kuwa ana sa mu mu sa kayan traditional shine irin su kayan su zani zani ko kuma irin su kayan, kayan gida gida da su cultural kayan da in aka iya sa shine ana iya yadda a sa. To wannan shine dress code da muke amfani da shi amma ba mu sa uniform a wurin aikinmu.

Eh ina cin cita a cikin abinci. Ina ma son cita domin cita yana da abubuwa mai kyau da yana gina gi gina jiki kuma cita yana kokari a metabolism na cikin jikin mutum. Domin haka ni duk abincin da nake dafawa ko shinkafa ko doya ko wake, kwai ne kawai na san in zan soya bana sa cita a ciki ko ruwan can tea ina ɗan tarfashe cita a ciki domin yana kokari, yana ɗan clear airways kuma duk in kuma kana da ɗan murama cita yana kokari yana ɗan clearing. Domin haka ina cin cita kuma ina son ƙamshin cita. Cita yana da kyau ma jiki kuma yana da ƙamshi mai kyau.

A kullun da ko da yaushe ina sa turare. Idan nayi wanka da safe sai in sa turare kamin in fita ko bazan ma fita ba ina ƙoƙari ina ɗan sa turare domin akwai zafi a inda muke zama. Kuma idan baka sa turare ba zaka gan hammatanka yana ɗan fara wari wari domin zufan da ake ciki. Kuma hakan baya da kyau mutum ya zo kusa da kai sannan bari yaji ƙamshi mai kyau ba. Kuma hakan zai sa mutum ma ya guje ka. Kamar irin mu da muka yi auren nan ba zai yi kyau mu zauna ba turare ba. Muna sa domin su maigidanmu su ji daɗin kanshi in suka zo kusa da kai suma ba za su so su barka ba domin kana ƙamshi mai kyau. Turare na da kyau kuma yana gyara mace, yana gyara ko namiji ma. Warin hamta ba shi da kyau kuma domin haka nima ina so ina dinga gaya ma mata su dinga sa turare suna ku kulle wannan su warin zufin hamta nan. Wasu sun je aiki daga safe har yamma su yini suna zufa suna yawo a gindin rana amma kuma basa sa turare. Kuma wasu lokaci ma ina dinga koya musu in ba za su sa turare ba za su iya nema lemun tsami suna shafa a cikinsu hamta. In ka sa lemun tsami a hammata yana ɗan blocking warin hammatan nan. Kuma ina dinga koya ma mata kome araha in ka siya turare zai tayi maka yana ɗan kulle su wari warin hamta da su gindi. To amma haka ma ina yi kokari na koya ban san ko kowa yana ji ba amma dai kam yana da kyau mutum yana sa turare kullun domin taushe su wari warin jiki da wasu ini a cikin a gindin rana da su tafiya a gindin rana ma yana sa mace mata yi armashi ma maigidanta kuma saurayi haka yaka mata kuma haka muke yi. Ma turare gaskiya yana da kyau, ƙamshi yana da kyau.

Eh ina iya rera waƙa. Ni kowane Lahadi ina rera waƙa a cikin cocinmu. Kuma kowane sati muna je mu yi rehaza na koyo waƙan da za mu zo mu rera a cikin coci. Kuma kowane rana ne ina kokari ina dinga daga mana waƙan da za mu rera. Kuma akwai su waƙa daban-daban. Akwai waɗa suna da wuyan rerawa, akwai waɗa suna da sauƙi. Akwai wasu da koyaswa ɗin ma yana da wiyawa su kuma suna da ɗan sauƙin kamawa. Domin haka ni kan ina son rera waƙa. Da Allah ya ba ni muryar rera waƙa da daɗi. Sannan domin haka ni ma ina kokari ina dinga rera waƙa. Ina sa mutane suna jin daɗi. Akwai wasu mawaƙa ma da suna nan suna neman irin waɗa za su taimake su a yin a taimakon rera waƙa domin waƙa ya yi daɗi. To wasu lokaci ma har ana biya na in ɗan je in taimaka a cikin rera waƙan nan. Kuma hakan yana ɗan sa ina ɗan samu kuɗaɗe a hannu. Irin su ƙanƙananun kuɗin da yana taimakawa mutum, domin kaɗan yi ni sa a cikin neman kuɗi. To domin haka ina rera waƙa mu kuɗi ina kuma yi a coci wancan ba a biya. Kuma hakan ina jin daɗi kuma ina yin sa da zuciya na ɗaya. Kuma yana mun daɗi in ina rera waƙa. Bana jin wani irin gajiya, bana ji ko ƙiɓiya ko bana jin wani iri ma. Ina jin daɗin rera waƙa.

Ina magana da abokan cinikina dai dai yanda ina magana da ainihin abokaina. Da shike ba fada ba ne kuma da shike su ma mutane ne kuma su ma abokai ne. Kawai su na ciniki ne, so maganan da nike yi da su ina yin shi ma dai dai kamar maganan da nike yi da abokaina ne. Muna dariya, muna murmushi in mun gan juna, sannan sai muyi abun da ya kawo mu kowa ya tafi gida. Haka muke yi da abokan cinikina. Kuma duk lokacin da muka je kasu-- da na je kasuwa sai na sadu da su. Dole ne in zo in saya, in yi gaisuwa da su, in tambaya yaya iyalinsu, yaya kasuwa ke tafiya. In ji ƙudaɗen abubuwa, ko sun karu, ko sun ragu tukuna. In kama hanya, in je gida, in yi abinci ma iyalina. Haka muke yi a ko yaushe.

Na fi son kallon irin fim da ake kira, da muke kira a nan Nollywood. Nollywood yana da daɗi kuma ana yin fim kala kala iri iri. Akwai wadda na koyas wa ne, akwai na kuma buɗe ido, akwai na kuma nuna irin su abubuwan da suke faru a wajaje dabam dabam da ƙasashe daban daban. Kuma irin su movies, irin su fim ɗin nan suna buɗe ma mutum ido domin ya gane abubuwan da ke faru a duniya. Kuma yake nuna ma su abubuwan da suke faru da in ya faru da kai za ka iya san hanyar da za ka bi. Kuma irin su fim ɗin nan suna ƙoƙari, suna nuna ma mutane abun da ya kamata su yi. Kuma ni kam ina son kallon irin su Nollywood movies ɗin nan. Su ke, su ke da armashi kuma su ke da daɗi, suna koyas wa kuma suna ba da labarai dabam dabam masu daɗi. Ina son kallon Nollywood.

Abin da nake son yi don nishaɗi shine kallon fim ko kuma jan biki. Ni ina cika son ana, ina ji, ana waƙa, ana rawa kowa ma na jin nishaɗi shike yana bani murmushi sosai. Kuma ina so in ji ina son jidaɗin rayuwana ina so ina kallon fim. So wato kowane lokaci ina cikin hanyar jan sinima domin in je in samu ɗan kalla su Nollywood da ake yin su fim dabam dabam kala kala. Kuma in dai ba zan je kallon fim ba ina so ina dinga jan inda ana biki ko inda akwai ɗan fatin nan kuma shi nake so yana bani daɗi kuma abin da nake son yi ke nan.

Ba na, ba na jin kukan zakara da safe. A da ne da nike yarinya shine muke jin kukan zakara da safe. Amma yanzu da shike, na dawo wani garin Legas, a nan kuma da kyar ka gan kaza ko su dabbobin gida ma. So yanzu ba mu jin kukan zakara da safe kuma. Amma kuma kukan zakara da safe yana da daɗin ji. Amma a nan ba za ka samu zakaru suna yawo gida da gida ba da shike ko ina a cunkosu yake. Sannan kuma ba wurin ajiye su, sannan ba za ka ma gani wani gidan da akwai ka, kaji ba ma balle ka gan zakara da zai yi kukan shi da safe. To haka muke zama ba mu jin kukan zakara ko kukan wani dabbobin da ake ajiye a gida da muka sani tun da da muke tasowa, tun da da muke ƙanana.

Eh ina koyan wata yare kuma wannan yaren shine German. Ina kokari in ɗan kama, in ɗan koya ko zan iya samu in yi, in je Germany in ɗan je in yi karan karatun ilimi amma to ban san ko yaya zai kasance ba amma dai na fara karatun kuma na nema wani makarantan da ake koyuswa a kusa da ni a Lagos shine na shiga. Yanzu muna fama muna ta koyan sabobin abubuwan da ake yi amfani da magana da shi a German Language. Shike nake cikin, cikin yi yanzu kuma abun kam yana da baya da wuyan koyowa amma dai kuma da shike sabon abu ne yana da ɗan wuya. Amma mun fara make nan kuma wani abun da muke sa fuskanta wani, wani challenge da muke fuskanta shine ba, ba mutane da yawa masu koyuswa a nan kuma babu kuma masu koyan wa. So ko ka iya ma da kyar za ka samu wanda za ku zauna ku yi hira da shi a wannan yaren. Kuma to mu dai muna kokarin mu muna yi muna gani dai in, in abun muka gama da kyau ya kasance da kyau za mu yi kokari mu yi tafiya mu je mu yi karatu a Germany da German lesson da muka koyowa.

Apps da nake amfani da su da yawa shine TikTok da Facebook da WhatsApp. Su ke nake amfani da maybe bankin app na don yin transfer na tafine na yau da kullum. Su ne ke ina amfani da su ko wane lokaci. Kuma domin business na ina dinga amfani da Instagram ma don in ɗan dinga posting su aiki na da TikTok da, da Facebook a wurin ke muke samu ɗan su kostamomi. So ina cika amfani da su, ina posting su ayyukan makeup da nake yi. Kuma su ne kullum ba ranar da ya wuce da ban buɗe su apps nan ba. Don in ɗan samu ina gaisuwa da su kostomomi na, in samu in reply su messages. Sannan kuma in, in samu kila akwai masu tambaya na shago na yake ko kuma suna so su booking ɗina don wani aikin da yana kan zuwa. So ko wane rana ina cikin duba apps nan in gan ko akwai wani sabon abun da zai taimaka mun ma business na. Amma kuma WhatsApp ina dinga amfani da shi most times don communicating da 'yan uwa ne na, da su mama na da gida da su, da maigida na a wurin aiki. Shi nake amfani da shi ina dinga magana da mutanen gida. Amma kuma soron amfanin su musamman na business na ne.

Eh ni kam na iya buga rubutu da sauri. Ainihi na tun can na iya rubutu da sauri kuma na ma iya rubutun so yi da sauri din bai zama da matsala ba. Muna, muna iya yi sosai. A makarantar mu da an koya mana yanda za mu iya dinga yin rubutu da sauri domin in jarrabawa ya kai wasu lokaci za ka ga in ba ka yi sauri ba lokaci zai gabata haka sanan kuma kai ba ka riga ka gama amsa duk su questions na, na, na, na questions da ya kamata ka amsawa. So domin haka muna kokari muna dinga rubutu da sauri domin samu mu amsa duka questions na jarrabawan mu, domin samu mu ci abamu marks namu yanda ya kamata. Kuma domin haka teachers namu ma hakan su ke so. Amma dai in ka yi rubutun da sauri za ka make sure sai ka yi rubutun yanda za'a gane. In ba haka ba in rubutun ka din ba'a gane ba ba za barka, ba za ka, ba za a baka abun da ya kamata a baka don ci a jarrabawan ka din ba.

Ni kam na fi son zama a birni. Tun da an haife ni ban taɓa yin zaman ƙauye ba. Domin haka ni birni ya fi mun. Kuma a birni iyayena su ke, a birni yan wanena su ke, a birni nayi makaranta, a birni nayi, nayi aure, a birni kuma na haifi yarana. To babu abin da ma yana kai ni ƙauye. Sannan ko na je wasu gaisa gaisawa ma a ƙauyen bana jin daɗin zama domin ban saba ba. So daman na, so ni zaman birni ya fi mun daɗi. Kuma da shike kowa da kowa da komai da komai da na sani a birni ya ke. So zaman birni ya fi mun daɗi. Kuma shi ya fi bani, ya fi bani murna, ya fi bani kwancan hankali. Ƙauye kam akwai hayaniya sosai. Kuma ni bana so in sa kaina a cikin wani hayaniya. So ni na fi son zaman birni.

Ni kam bana son ɗaukan hotuna. Hotuna kam aiki ne sosai. Domin ni ina aiki da ɗaukan hotuna ɗin, so ni a ganina shi aiki ne mun ba abun jin daɗi bane ko abun nishaɗi. Ni kam hotuna yana zama mun kamar aiki kuma dole ne ni ma wasu lokaci in nayi aikina in ɗauke su hoto. Kuma ɗaukan hotunan gaskiya bana same shi da sauƙi. Domin haka bana cika son ɗaukan hoto. Amma dai zan iya ɗauka ma wani amma bari bana so ina ɗauka ma kaina hoto ɗin. Hakan nake so. Na fi so in ɗauka ma wani ko in ɗauke hoton kayakin da nake saruwa ko kuma aikin da nayi amma bana so ina ɗauka hoto ma kaina domin aiki ne. Kuma da shike ni inda ana son yi abu, ina so ina yin shi a yi kusan perfect. To in naga akwai matsaloli, abubuwan da zai sa shi kare kai mun yadda zan so, yana fi mun ma karin ɗauka gaba ki ɗaya. Hakan nake son shi.

Ni, a business na ina so ina ajiye kwafin bayanan mu, domin in case abu bai zo ya tafi yadda ka kana nufi ba, sai ka zo ka fitar da kwafin bayanan kuɗin, don ka ƙara dubawa da kyau indai ka ɗan confuse ko ka ɗan rikice a kan abun da bayanan da an maka. In ka ajiye, za ka zo ka duba daga baya ka gan abun da ya kamata ka yi, sai ka bisa, ka bisa da kyau. In ka bisa, sai ka ga wai ko in ka yi kuskure ne sai ka gyara, in kuma ba kuskure ba ne ka yi, sai ka je ka yi aiki din daidai yanda ya kamata.